Asalin bayani, sau nawa kake amfani da intanet a rana? Sau nawa nake amfani da intanet, bari in tuna in ji? Ina kaiwa sau ashirin, inaga kai wa taran. Kamma inna buɗe data, nawa bana kashe a hirarri. In ba wai cajina bane ya ƙare, cajina bane ya ƙare kan. Maiza isa in kashe data da hankali na.

Wanne ne na melaishiya, wanda ya ƙara? Daga Malaysia ake kawo shi? Wallahi karya ne. Da ubana ake danna wa mata su shiga ciki. E? Waye ne? Waye ne? Suna da kuɗi a wani shago. Wane shago? Shagon kusa. Ummari ba Zara? Ba Zara. Kada ya shago ne kaɗai. Kuma muma muna da kuɗi a shagon. Ai Zara Zara. Mama Hati bama maganin jiki, ya dauko maganin kawai naji kaman da ɗaci. Ok wai maganin da ɗaci? Babanki ya buɗe shagon. Babansu ya buɗe shagon ne? Shagon kursun. A'a babansu normal ya buɗe shagon ne? A ina? Ok. Shagon me? Shagon me? Dalla? Zinc aluminum zinc. Gaskiya ne?

Eh, sabulun da nake amfani da shi sabulun salo. Sabulun salo da shi nake yin wanka, nake yin wanki saboda na gyara jiki. Wani shi nake samu na yi wanka saboda tsadansa ne ya sa yanzu na dawo amfani da ƴar kamaru. Hmm.

Ayye Iya akwai karya ita ma. Wallahi ummah ta bani dariya ranan da karfe biyar ma. Amma jiya ummah ta san da ta zo nan? Ta sani mana. Ah tambaya, na ga basu hadda hanya bane ai. Ah, ta sani. Ok, irin tayi irin fitan Iya ne kenan. Kana tunawa--kana tauna goro? A'a banacin goro, saboda ai goro cuta ne. Ko kuma in ce na illa ga lafiya Kaga kuwa baranci abun da zai min illa go lafiya na ba.

Yaushe kake cin abincin dare? Karfe goma. Indai bani jin yunwa kenan. Amma indai na jin yunwa, wataran karfe takwas ma bana yin magriba ko kuma anayin isha'i. Inzo innemi tuwo inci. So haka ne abun. Sai ka samu chansa ka samu tuwo da komai da komai ka ci. Haka ka yi komai daidai a rayuwarka. Haka ne.

Yaya kake yi magance kuje kuje? Kuje kuje kuma? Kuje kuje? Tam bari in miko miki. Kuje kuje. Baba wani ya na gina ki yi maganci naku ka ke ni. Umma guda nawa zan ƙaro? Guda nawa zan kawo? Baba na gina ki yi maganci na kuka na ni a rayuwa saboda ni ya ki, ni ya ki yin komai na da kai na. Kuma in abu ya ga kare ka, addu'a za ka je ka yi. Addu'a shine mafitan mutum a komai. Kamai da hankalin ka ga kan addu'a a cikin ikon Allah ba. In Allah ya taimake ka, za ka ga ka yi achieving abin da ba ka tsammani ba kuma ka kuma ce ba ka ga ka samu nasarori da kai karen ka ba ka yi tsammanin su ba cika rayuwar ka. To haka ne rayuwar take.

Dan Allah ku duba lamarin nan, ku duba min lamarin nan. Boyiz ɗina yaƙi tafiya, yaƙi tafiya bairal. Wallahi yaƙi tafiya bairal. Ku taimake ni, ku gyara mun. Na fara jin daɗin aiki da ku, na fara karɓan kayan alheri daga garinku. Ku duba mun abubuwan da su samu su tafi bairal, in samu inyi linkin din abunnan nan, in gama in huta.

A'a tasebu, tasebu wallahi. Kana son uniform a wurin aiki? A'a ni bana, bana da aikin komai ba na gaya maku zaman banza na ke yi. Wallahi zaman banza na ke yi. Gantalalle ne ni number one criminal. Wallahi number one criminal ɗan burauba. Number one gantalalle mara aiki number one. Haka ya maku yanzu haka da haka ku ɗauke ni aiki a kamfanin ku ai. Mashallah. Wallahi number one ɗan gantali ke ana kuna yimanka number one ɗan gantali. To amma ya dami shi rayuwa duk yanda ta zo maka. Hakara kai kai haƙuri da jigiyar waye waƙa. Dole inda mutumdai sai a hankali kuma duka abin da mutumda yin yi haƙuri shi kimiyyar haƙuri shi kan dafa dutse hakaci. Har ya yi kurɓa romantan. Har ya sha romantan. Wallahi, wallahi mai haƙuri ne shi yake dafa ruwan dutse. Sha romantan wallahi. Wallahi for the purpose wani abu ma zai iya zuwa yafaruma kuma mutum ya zuma bai ma ankara kuma ya yi magana akai. Duk abu na zakai ka ke hankalta kuma ka ke lura da cewa yes na yi wannan abun mikiwo ne, na yi wannan abun mara kyau ne, na yi wannan abun me kyau ne wannan mara kyau ne. To haka ne mutumya duba. Sai kaga kana cikin cinki cinki, cinki cinki ka chanka wannan, ka chanka wancan, ka chanka wannan, ka chanka wancan. Sai ka samu kuɗin da ba ka yi tsammanin samun shi ba ma kwatta kwatta kwatta kwatta kai ara yu wanka. To haka ne. Yanzu kam an kunga ku da muke aiki da kun bantaɓa tsammanin yanzu a makudiya wurin kuwa haka abun yake tafiya.

To, no abun dai wani lokaci yakan tafi kaman dusa ne, amma dusan nan in ba wa ka natsu ka fahimci meye yazo da shi ba, yauwa hard yawo wai suna tafiya haka wani gala-gala. Amma idan ka nutsu wani abun da ka keyi a hankali, duniyar nan lamarin duniyan nan farare ƙarare ne, da abu zai faru kuma ka gama shi tas, kaga sai a hankali.

A to normal ayi A tab dan ubansa fo baks Tab hello Abdu, kana ina? Don uban yaran nan Yadda na shiga ciki ayi, na shiga dashboard ayi. Yadda na shiga dashboard na duɓa maka ayi. Tab dan ubasu kada su maka validating mana Tsine nin yara? Ai yadda na shiga na duba maka dashboard ayi, naga tambbatar da ciwa basa ɗaura ba. Na duba time ga time ga waye naga basa ɗaura. Basa ɗaura maka active ba mana. Ba sai su ɗaura maka active su ciya maka lay nambanka ya cika ba? Huɗa huɗe, kai? A a, a ay gani, ai nagani naga rubutunne Ok, ok, ok. Yayi ja sai nuna bayi. Ai yan iskane ay Allah yan iska yarane. Ya kai nawa ne ake gyaran burki?

Ina wuni baba, ina wuni? Eh mama. Lafi ya ƙalau ya aiki. Yaya ƙafan dai? Me ka ke nema ne? Ok. Ok tafarnawa? Eh wlh. To ka tambayeta mana. An zarau. Ok. Han zara'u. Han zara'u ina takalminki? Dole a bin da mutum kuke yi ganin da aka iya yi a rayuwa to kari ƙe gaskiya. Ka riƙe gaskiya. Don ka riƙe gaskiya domin Allah kuma saboda Allah. Ka riƙe gaskiya da gaskiya kanayi ta gaskiyan ta gaskiyan ka riƙe ta gaskiya kanayin ta. Don na ratse da girman Allah duk wani abun da kake nema a duniya sai kafi ƙarfin sa. Amma kai a rayuwan ka bara ka riƙe gaskiya ba, bara ka riƙe gaskiya ba ba ka san me faɗa ma gaskiya. To uban wa yaye kai da bara a gaya ma gaskiya ba? Uban ka ma wa yashi. In dai ba ka so a gaya ma gaskiya uban ka ma ba kuwa ba ne. Wallahi dole a gaya ma gaskiya. Saboda an ce akwai wasu ta ka uku ma da Allah ubangiji subuhanahu wata'ala Allah baya su. An ce a sau ta na ma'uulat. Ya kamata mutane suke nutsuwa suke gano wannan gurin. Ba kawai ka zo kawai ka je rayuwa kamar mahaukaci ko kuma kamar wanda bai san ma me yake yi ba. Haka ne mana? Assalamualaikum Hajiya Manisa. Wallahi ina nan. So da tarin yawa kai kuma can wurin ba baba small So da tarin yawa. Kai mama anisa wane wuyan gani ne ne? Ki na nan daga capacityn ki ki ka ce wani don uba na kira na ɗaya da kike yi ki ce Mahammadu dan uban ka ka zo ina niman ka. Wallahi na ratse da Allah kira ɗaya za ki man. Ni ba almajirin yi. Wallahi. Wallahi ina nan mama anisa gefe ɗaya ka han almajiri. Kai kin san yau ba na yi wani irin mummunan tashi ne na tashi banda kosi si ne ɗan burau ba. Na lafke na gaya miki. Yanzu haka da tamma da ta kai yana man da shi ma tura maka yi. A'a, ki toke kai ai bace gana ma bane? Wallahi baki burau. Wane ne ne kyan gaya miki maran ki dinga yin talauci ne? Taba je kuwa. Burau ba. Yadda yake kafin lokaci yake baze capacityn ki? A'a, wallahi yanzu ma kina baze capacityn ki. Hura. Wa yene? Wa ne? Ok, ok kada ya ganki da wani? A Allah ba wanda. Ok shi ya rigada ya bada sadakin sa dai dole ya kiyi haƙuri. Amma dai bai bada sadakin sa ba ya isa ya kafa mana wani doka ne a gidan nan. Wani dommuwa aka yi dokan da mutane za su ƙafa mana wani doka ya ƙaƙarama kawu kan doka. Wallahi. Don wane abu nake yi hakan? Me, me, me kine mama Nisa? Na ki na yanka kabeji ne? Ok. Kabeji, kabeji. Mai da yaji, duniya ne ai. Wallahi duniya ne. A gidan mama Nisa kika siya? Ok. Sadiya tashigo nan ne? Wannan, eh? Wannan bashi banebayin wan suke soyayya da itannan? Kanwar ne ko dadanne? Ok dama ainihi kanwar ke so kuwa? Ok. To shi jakin ina ne yanzu. Ok. Iya, gadon zuciya bata da ƙashi. Wallahi zuciya ba ƙashi bane da ita. Wallahi. Wa ne? Ok kwanakin baya. Ok, ok ba soyayya sukeyi ba. Eh dama mana in tana masa mutunci ka aii kuma dama yana ɗan santa. Ok kwanaki? Ok. Eh. Dubu nawa?

Na cika. Na gagara cika guda hamsin. Amma har yanzu yana ta kan yi wallahi. Amma dai bari, na ai na tura maka dawani a buma kuma na ga kamar ba ka buɗe ba. Da Allah kaɗan buɗe ma na mugani, mugani ko abin ya yi normal mu ga kuma muji Yaza'ayi, a cire kuɗin saboda lissafin da za a cire kuɗin ne kawai. Kana duban kalanda kullum? A'a, ba na duba wa. Ba kullum ba gaskiya.

Kana cin salati, kana cin salati. Aah! Bana cin salati wallahi. Bana ci. Wannan, wannan ita matan sane? Amma nan ba suyi aure ba ne lokacin ko? Sun yi aure. A'a. Ba aje dai ƙara aure ba ne, ta da giransa yake ta biko ko ta ki ta koma. Ok, yanzu haka tana gidan su ne? Mm. To jiya rana badda ita na gida na. To ta koma mana. Ta koma. Dala? Wallahi har ƙarshe takuna taƙu yadda an faɗa miki. Kai? Gaskiya ne. Su ma wani lokaci mata suna taurin kai ne ai Ke? Duk wani hanya da ta san zasu hadu Kai ne, duniyan nan yarinya tadawo ta dawo hankalinta da ta gini. Taurin kai. Ai wallahi ta taki taƙi har. To ita bata san zama kishiya.

Wallahi bari in gwada yin boyis din nan mugani zuwa ƙarfe goma. Mu gaya Allah zai damu, tun da ba ni da aikin komi. Eh? Ok kaima baƙo kana mafarki kenan. Wayyo Allah na. Wannan n discussion group din zanci uwar mutane basu bar Turo mana abubuwa ba a cikin discussion group. Ko abarsu kawai zasu cigaba da turowa. Hm? Abarsu su cigaba da haukansu a cikin discussion group nan ne. Wani fa yana dan gane mutum hansa a cikin discussion group, yana cewa "ya na ta kawo link suna ta zuba" na ce wannan duk randa aka bude group nan, ko wa yayi magana ka na ci da ace group nan da bana mutane biyar, ban leƙe. Burauba kai, harkar baki uwa. Kowa uban sa yake ci wallahi Sau na wa kake duba saƙonni aiki? Ba ni da wani tam, na duba saƙon aiki bane. To ina ma na ke aiki bana zuwa ko ina.

Ya kake jure zafi kai? Jure zafi kan ai ba wani wanda yake jure zafi. Mugun wahala yake ji a zafi ta. Ya kasan na tura massage ɗari, massage saba in da shida. Ina so na gwada tura ɗari da hamsin ne, da daddare gobe zan sake tura ɗari da hamsin. Cika nan wurin ɗari uku nan naga mene zai faru Wallahi, cika sa dam dam nan ga abunda zai faru.

Wallahi ban san me zan shi ba. Wai data yana karewa wai gaba ranta na cewa. Kamuninsu za su wanan ba wani abu na naki da su waye aka ci shayi. Yanzu kaɗan Allah ne ku kusan mun kuɗin Allah an samu mu ce data yan bura u bu kuna tamana jail shi.

Ya kake magana da abokan ciniki? A'a, an mutum dai tsaya ya saya mana, amma dai tsaya bai tafi. Kasuwa in kowa rabon sa ya ƙi ci ba mata dole. In mutum ya zo dan ya yi kasuwa ne sai a buga ta, a buga a kwashe. Amma in dai mutum bai da tsaya ya yi kasuwa ba ka gara dai tafi ko saboda ba amfanin amfani ama ya kyau ka tare da ya kwastomanƙa.

A'a, ba ni da katin kasuwa, ba ni da wani katin kasuwa. Hira ina so dada kumin, ko kuma da kuban kuɗi a wurin ku aro haka, ina tsammanin zan iya yin katin, zan iya yin katin gaskiya. Kuɗi ne kawai da babu a hanuna, amma ina samun kuɗi na gaskiya ina buƙata. Saba katin da mutum yana gani ya san cewa yes wannan na guri na ne.

Kai! Gaskiya na fi son jomfa--jomfa da hula haka, in nema jomfa da hula in sa. Shine magana. Amma kamar weekend da kadan nema kananun kaya kasa jeysey, amma ba in da zaka je. Kadan fita morning training ka dawo. Amma ni gaskiya in na dawo ɗin ma wanka zan yi na sake sa jomfa. Na fi son jomfa gaskiya. Jomfan ma farare.

Kai ai tuwo ne, tuwo duniya ne, sama tuwo na shinkafa mai egusi, kuma ka sa fomo a cikin miyar yana bada ma'ana sosai. Gaskiya nafi son tuwo akan shinkafa wani lokaci, amma lokaci kuma ina son cin shinkafa ma kaɗan kaɗan. Saboda mun badde ba cin shinkafa na kan gina wani kala ma kaman ba ni da lafiya haka, amma dai tuwo is the best.

Eh idona da gaskiya, zuba fara yayi bane kamar zuba ja-ja yayi bane. Suna da tsaya haka inda suke amma kamar ɗazu da na yi bacci da yamma na tashi, idona sun yi ja-ja sosai. Sosai ba kamar ma zan iya ce ba, abun tsoro ma matagan. Amma dayake bacci ne na tashi yanzu naji idanu na san wartsake sosai.

Kai gaskiya da ina iya jefa dutse sama sosai amma yanzu tunda na samu wani ciwo, na samu ɗan wani ciwo haka haka a kafaɗa na nan kuma dalilin ciwon ma munje gona ne ana sauke mun buhun masara, buhun masara a hannuna. To an ja, an ja, an ja, an ja amma wallahi abun ya ƙi. Yanzu dai in na kwanta ma dai kawai ina kwanciyan ma dai maleji nake yi sai a hankali ne kai.

Wani irin wasa ka fi so kai? Ai, na fi son wasan ƙwallo. Ƙwallo ko game ne ko a waya ne, na fi son ƙwallo ne. Ko'ina na fi son ƙwallo, da kuma wasan irin, ya yake ma ina irin wasan da ake marin mutanen nan? Na mari wanda ake marin nan shi ma yana burge ni sosai. Inda zan sama hanyar ma zan iya ke tafiyama shikenan.

Kai ai ba ni da wani lokacin ko kuma in ce ba ni da wani time din da zance wai gashi--wai gashi yayin da nake share gida. Ko wani lokacin in ta zo, kawai share wa nake yi. Na ga wuri ya dan yi kura dan share sama-sama. Barin ma ɗakin mu, damu share ɗaki, mu wanke bayan gida, in ninninke kaya, in ajiye su a inda ya--ya dace a ajiye shi. So shi ne. Shara abu ne mai kyau.

Yaya kake taimakawa mutane. To gaskiya ina son taimakawa mutane. So amma ban da kuɗi a rayuwana. So ko ina amfani da abin da yake hanu in taimaki waƴanda muke tare da su. Kamar idan na samu wani abun da ba'a rasawa ne yau da gobe ɗan kuɗi, za ka ɗan taimaki mutum da shi ɗan ɗari ɗari biyu haka. So haka abun yake tafiya. Sai ka samu hannun da za ka taimakawa mutum yana da kyau ka taimake shi. So ta wannan hanyar muna ɗan iya sawo wa mutum numban katin ɗari ɗari biyu haka ka taimaki mutum da shi. Amma in ka samu kuɗi mai yawa a hannunka za ka iya taimakon ma wanda ya fi wannan.

Ba wani shakatawan da nake yi, in ina zaune kawai na kan iya zama da wayata a hannuna kuma shigo cikin wannan silinciyo, voice AI dina nake dan dannawa saboda ku kaɗai man kan ciya in ya samu wani nishaɗi. To bayan wannan dai ba wani abu gaskiya, ba wani nishaɗi. Kun san nishaɗi dole sai da ƙudi a hannu mutum.

Kana ciji farce sosai. Da ina cijawa, amma da na zo na ga yana sa kakkare a hannu. Akwai ciwon da yake sawa wai kakkare. Gaskiya na zo na bar cizawa saboda kakkare mugun ciwo ne mai illa. Na san kusan kakkare.

Eh to kana cimma manufar tallace-tallace. Eh gaskiya ina cimma manufar tallace-tallace mana. Barin ma cikin wannan application dinku. In ka yi amfani da referral code naku in nayi amfani da referral code naku na tura ma mutane, so nakan samu abubuwan da nake nema sosai wurin tallata abubuwa na.

Eh suna, kazin suna ciwa akwai questions sun yi danganja. Uwa na na software ka na cika ajiya eh. Ka ajiye abubuwa sosai ma na cikin waya na kai sosai ma. Wayana akwai memory babba akai, akwai memory sosai akai. Haba zan iya ajiye abubuwa da mugun yawa, iya abinda nake suma a ciki. So zan ajiye komai, ma harda application din ku cikin ta ba tare da na goge ta ba.

Kai, ai ban isa nace na wani sao'i bane saboda gaskiya, time din da nake kallon wayana gaskiya yana da yawa. Kai, zan iya ce maku wurin tuwaf ahours nan dukama kawai saboda waya nan kun ga bata wani kawai ba caji, na ɗan sa ta a caji kamun na ɗan fita daidai naje na dawo. Amma ina mata caji zan dawo na dauke don ci gaba da rula ta. Kuma ina kunna ta cikin nan nake shigowa direct kai tsaye.

Kai yaya kake magance matsalolin a aiki? Gaskiya ne aikina yawanci ma ba wani matsala aka fiya samu ba sosai. Saboda yawancin aikina registration layin ne. So gaskiya nafiya registration card kuma registration card ba wani samun matsala. Da an samu matsala zai kai wa da network ɗin MTN to shi ne.

Burina a aiki shine kawai nasamu babban matsayi, a ƙara min matsayi sosai, a kai ni matakin gaba, matakin da bana tsammani ma zan iya kaiwa cikin rayuwana. Na samu kuɗi, na samu arziki, na samu dukiya mai yawa. Yauwa, burina kuma na gaba shine ku taimake ni ku biya ni dala goma na, na awannin da nayi, idan kun mun wannan kun cika mun babban burina na rayuwa, eh.

Sosai gaskiya ina ƙoƙari saboda akwai application da ake karawa naggin layara ta naggin layar storage. So gaskiya ina amfani da wannan kuma bayan lokaci zuwa lokaci na kai yi wi-fi din ta. Wi-fi din ta gaba ɗaya na goge komai da komai a ciki na share domin kamuwa da virus.

Ɗakin da na faɗa muku ba wani adadin da nake share ɗaki. Daga lokacin da na tashi kawai na ga ɗakina ya dati zan share. Zan wanke bayan gida, zan share tsakar gida, zan yi mopping, zan yi komai da komai. Zan gyaggara kayana kuma ninke shi insassa inda ya kamata kuma saka masa turaren wuta shi kawai.

Menene, menene kake son canzawa a wurin aiki? Kawai kayan aiki na nake son canzawa. N'na da kyau, kana aiki kaji canza kayan aikinka. Ko kayan sawa ne ko kwamfutas kake amfani da shi ko wayar hannu kake amfani da shi a wurin aiki yana da kyau kaji canzawa saboda customers. So idan har ba ka iya canza abin aikinka ka sabonta shi, wanda kostoma ya zo ya ji daɗi. So gaskiya akwai gyara alamarinka. Dole sai ka gyara kafin za ka iya cigaban da yi kasuwanci, ko kuma a wurin aiki ma gabadaya. Haka an kayan yana da kyau ka wanke su ka sa sabbin kaya masu kyau ka tafi wurin aiki.

Gaskiya a, dan ko a gida ma zama nake yi awuri ɗaya. Ban cika son wurin hayaniya ba gaskiya. Wurin hayaniya bana son zuwa wurin hayaniya. Inda hayaniya ma take ma bana son gabadha. To shi yasa idan zan yi wani abu ma nake samun ɗaki na kulle kai na shiga, na tura saƙonnina, iya inda nake bukata. To shi ne kawai. Amma gaskiya wuri mai hayaniya ban cika zuwa ba.

Kai na fi son alƙalami saboda almajiri ne, almajiri ne. Toh kaga bazan zabi fensir akan alƙalami ba. Gaskiya na fi son alƙalami saboda duk abu daya na ɗauka da alƙalami da fencir duk abu daya ne. Sai dai kawai shi alƙalami akan yi rubutu da shi ne da tawada. Shi kuma fensir yakan zo ne inda turawa masu jajjayen kunne suka je suka ƙera shi. To a haka ne, amma gaskiya na fi son alƙalami. In yi rubutuna da tawada komai na komai na dai nomal haka. To shi ne.

Iyi ina iya duba lambar QR ina mana. Ina iya damba lambar QR dina nawa ya na ba QR code. Ina iya dubu QR code nawa. To in kuna san na tura muku QR code nema ina iya tura maku. In kuna so sai in tura maku QR ina ba wani matsala bane. Kwai QR code so. Kwai QR code kacha kacha.

A muna samu horo a wurin aiki sosai, barin ma ace randa za'azo duba yanayin aikin da muke yi supervisor namu, so gaskiya ma ana zuwa a dubba mu ya muke yin aiki da kuma sauran su. So duk matsalan da aka samu a wurin aiki kuma za gyarama. Kayi daidai ace kayi daidai ka ƙara ƙoƙari. In bakayi bama dai za'a faɗa ma. Kuma wannan abu yana da ƙara mana basira da kuma ilimi da kuma lura akan aiyi kanmu so shi mungode.

Gaskiya a mako mu kan yi taro sau biyu zuwa sau uku. Idan mun yi taro sau biyu ko sau uku so akan gaya wa kowa matsalan shi da kuma abin da ya kamata ka yi da kuma abin da ya kamata kar kayi. So shi ne.

Dole mu miƙe jiki, saboda shi miƙe jiki abu ne mai kyau. Abu ne wanda du wani mutum mai lafiya ya kamata yake yi a rayuwarsa. Yana da kyau mutum yake miƙe jiki, ya yi tashe da safe domin motsa jiki ko kuma ƙasusuwan jikinka su mon motsa, soshi ne.

Ka gaskiya ba na iya wa, ba na iya gabatar da rotu, saboda aboki na dai na san yana aikin gidan rediyo. To ban san ko nan gaba zan iya ba, kokuma inya gayyace ni gidan rediyonsa na je na gwada yi, amma dai gaskiya ba na iya wa. Amma na tsinci kaina wanda cikin wanda za su yi zaniya zan yi.

Kai ina cin citta a abinci sosai, ko citta ko kanan fari ko tafarnuwa, duk wanda aka sa a cikin abinci yana da daɗi. Kamar ngote in aka zuba ngote aka zuba citta aka yi waye waye a ciki yana daɗi sosai. So yana da kyau gaske in dai akwai citta a wurin muna so sosai gaske.

Ka barni ba irin kyautan da ba na bayarwa. Duk abin da yazo hannu na, in de kyauta ne, ina son na bayar da. Saboda in ka bada kyauta da abu mai kyau, shi rayuwa an ce ka bada ƙalilan ne Allah Ubangiji ya ba ka kasiran. To shi ne.

Kana raba ayyuka kawai? Eh, ina raba wa mana. Ina raba aiki musamman yaran anguwar mu ko kuma na ce matasan anguwar mu, so in dai sun zo guri na haka, nakan nemi abu, in ce musu gashi wannan ku yi abu ne mai kyau, wannan ku yi abu ne mai kyau kamar dai wannan abun na tuttura ma kowa ya je yi.

Ni kafofin watsa labaran da nafi amfani da su, irin shine su Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter duka dai ina yi, duka ba abun da bana amfani da shi. Amma dai gaskiya na fi shiga Facebook sosai, da shi da WhatsApp, saboda yawanci abubuwan da nake yi duk da WhatsApp ne, duk ta WhatsApp ne.

Ka yi? Kan katifa nake kwana ba a kan gado ba, kan katifa. Saboda wani lokaci, amma dai in na dawo irin na gajin nan na je bol na gaji, ina iya kwana a ƙasa, ina iya kwana a ƙasa, ina kwana a ƙasa, ina kwana a ƙasa. Amma dai a kan gado nake kwana.

Da nake daidaita aiki gaskiya lokaci nake bawa aiki, time nake bada aiki, time nake bawa aiki. Sannan kuma rayuwata kuma gaskiya ke keɓe lokaci ne. Ito wani abu ne wanda na kai da kai ne ba dai kuwa bani nisan.

Ai teburin mu yellow ne, kuma round yake, round colour ne yake. Akwai laima, akwai kujeru guda biyu. Abubuwa dai daban daban wanda ba a rasa ba akwai, duka jikin wannan tebur. Akwai device, akwai layika akai.

Kana tafiya da sauri? A'a, gaskiya ba na tafiya da sauri kai, a hankali nake tafiya. Saboda wani lokacin in ina tafiya da sauri yanke jin jua. So a takaice ni ɗan hutu ne gaskiya. Saboda kullum da safe na tashi nakan sha madara ko gwangwami daya haka. So gaskiya bana tafiya da sauri a hankali nake yi.

A'a wasan da nake yi a waje wasan ƙwallon ƙafa na fi so ni. Buga ƙwallon ƙafa, na je filin ball ko na buga ko kuma na je filin ball na kalla ko na hura ref ko kuma na kama gola. To gaskiya na fi son wasan ƙwallon ƙafa sosai ko na fita waje ma shi nake yi.

Kana musafaha da mutane? Ina yi sosai. Ina gaisuwa da mutane sosai saboda ai musulmi ne ni. Saboda ko ba musulmi bane ni al'ada ta musulunci ko kuma ince ta Hausawa tana bari mu gaisa da mutane. So yana da kyau ka gaisa da mutane saboda duk ko wani mutum da ka gaisa da shi kana lada goma. So shi ne. Ina gaisawa da mutane, ina musafaha sosai.

Eh ina kunna battery saver. Ina kunna tsaron battery na waya na sosai. Kullum ma, kullum, kullum ina kunna, saboda kare wayata daga wani abu dai makamancin r-tsaro haka ko battery nawa na waya na.

'Ya'yan itacen da na fi so gaskiya, na fi son 'ya'yan itace na mangwaro. Saboda gaskiya mangwaro akwai daɗi. To amma gaskiya ina tafi kaman irin ta ƙasashen waje kaman ƙasar Ingila ko Jamus, ƙasashen gefe gefe gaskiya na fi son inabi. Na fi son inabi da ko apple, tubba.

Kai ina jin tsoron kwari sosai ma, bari ma ace kuɗin cizo. Kai kuɗin cizo abin tsoro ne gaskiya. Bana son shi kwata-kwata, ko shi ko kyankyaso ko yin abubuwan da kwata-kwata bana son su. Adai kusa da ni, ko kuma ince arayuwana magaba ɗaya gaskiya.

Eh ina yi. Kana yin ciniki a kasuwa? Eh ina yi. Nakan yi ciniki a kasuwa sosai ma? Amma gaskiya wataran kakan yi fita kasuwa ba zaka sai da komai ba. So dama shi kasuwa ya ga danganci hakan wataran kasamune wataran karasa. So gaskiya wataran ana yi wataran ba a yi shine.

Ko aini bani ma kallon madubi saboda na cika muni da yawa ni mummunane. Gaskiya ina kallon madubi ana iya samun matsala wani lokaci. So nakai in hakura da kallon madubi gaskiya kwata-kwata saboda yawan muni na da kuke gani. Very very ugly man ka sa turanci ciki kuma Hausa ake so kayi.

Ina sayan kaya yanar gizo ina siya samman temu ko jumia ko aliexpress. Eh ina siya sosai agogo, sa abaya ina siya abaya wa mata na nan nake cika ba na siya mata.

Wasan da nake gaskiya indai na waya ne na fison efootball. Game na ƙwallo da ake bugawa a cikin waya wanda yanzo gaba ɗaya duniya ma zance tana bugata. Gaskiya ina son wasa sosai kuma ina son wasan ƙwallo, ƙwallon ƙafa da ake bugawa ko ƙalla ko bugawa duka ina so.

Kai inda nake son ziyarta fa suna da yawafa ina gaya muku. Gaskiya na fi son ziyartar maƙabarta, saboda a nan maƙabarta a nan za ka ga abubuwan al'ajabi da yawa, abubuwan da za ka sha mamaki. Idan ka juya ka ga mutane a kwance, dole za ka ji wani abu yazo ranka. Gaskiya na fi son zuwa maƙabarta.

A'a, matashi guda ɗaya ne, guda biyu ne kankatefukan kan gadona. Matana ta yi amfani da ɗaya nima na yi amfani da ɗaya, saboda ban da ɗa banda ɗa. Kwata kwata auren ma bai fi shekara biyu ba zuwa uku, su kuma gaskiya ba na da yaro, ba na da yaro.

Kai Siraudi tap, ina gaya muku in mutane suka fara kira na ma sai hankali na ya tashi. Hello, da kaji ana, Mansir me layi? Mansir me layi? Mansir ina son ka za, Mansir ka min ga. Abubuwa fa dayawa fa na gaya muku ba. Dayawa, dayawa, kira ma dai na gaji dashi a wurin aiki.

Kai, ice cream, gaskiya ni ban taɓa shan ice cream ba ma, a dai rayuwana gaba ɗaya. So amma gaskiya inda na ke ganin mutane kaman sun fi son vanilla, strawberry. To gaskiya, nima ina son in gwada na strawberry, in da zan same shi, zan, zan sha zan yi aiki da shi sosai. Vanilla, strawberry, zai yi daɗi sosai na san.

Ice cream wanne irin ice cream kafi so? Ice cream da nafi so nafi son vanilla gaskiya. Vanilla ice cream saboda ice cream ne mai ƙyau kuma mai daɗi. Kana sayan agogo a hannu, a hannu ina saya sosai ma agogon hannu ina siya, sa a hannuna ma kuwa.

A'a, ba mu kunna kendir, haka ya tace wasu 'yan ƙauye. Da dama zai hana kunna kendir kuma kendir kuma a zamanin yanzu na electricity wuta ya bazu akwai yana kuma kashe kendir. A'a, ba mu kunna kendir. Ba mu kunna kendir wallahi. Kendir ka an yi wa mutanen da kendir ba? Yi wa mutanen da.

Kai mene ne kayan ci ci da kafi da kake fi so? Tap aini abun da na fi so na ciye-ciye, na gaya maku ina mugun sannanama. Tsire, ka kawo min tsire. Danne ta, ka kawo min holandiya. Nan ziba ta, kai ko yanzu ka kawo min fa zan sha. Wallahi jamma ye ne ni.

A'a farin ƙasa ne mana gidan muke da shi, kuma gidan mu gaskiya gini ne ta tsaya. Gini akai da inci tara, sama akai concrete fesha, akai rafta aka saka aluminum zinc, aka gama plasta aka zo aka yi screading. To kalan gidan mu dai ash color kenab, ash color.

Ba wani abun da nake shirya a karshen mako. Abun da nake shirya a karshen mako jira naje ku taimake ni ku sami dala goma nan na cire. Idan na cire su, su suna son hizan ku kuma mun yi rinshiriya a gaba. Amma in dai baku sa kuɗi ba ka biya ni kuɗina ba, hakina ba abin sanmali na gaba ba to shine.

Gaskiya ni wanke tufafi toh bari kiji, ni in ka samu wata daya ma ban wanke kaya na ba. Ke in dan wanke kaya fa sai dai in ɗauko guda ɗaya na wanke na sa, in goge. In dan sake sa wata ma gobe na ɗauko na wanke na sa. A to ai ba karya tsakani na daku ai, ba wa ni karya.

Ina lulluɓa da bargo mana, ba dole ma na lulluɓa da bargo ba? Ana sanyi ba? Wallahi ana sanyi a cikin bauchi. Sanyi ake, dan ina gama in ka zo mayan da nake maye a haɗin yan zun nan ma ta fi kuwa wallahi ɗaka rasu. Rasuwa daka sosai. Ta sanyi ga talauci.

Ba na ma tofarwa ni haɗiye wa nake yi ciki na ke da shi, balle tama in tofar To sai dai in muna zaune a waje haka da friends nawa ana tadewa wani lokaci na kan iya tofarwa. Ma gaskiya, ma fi a ƙasari na fi haɗiye wa. Na fi haɗiye kaya na. Yan zuma haka na haɗiye wa ta.

Kai! Rana da tafi kyau a mako itace ranar juma'ah. Ita ce ranar Juma'a. Na gaya muku ni musulmi ne, irin wannan tambayoyin kuna gaya mun baya makun tsaya kuna tambaye ni ba. Ran Juma'a ita ce rana mafi kyau a makona. Ran Juma'a ita ce rana da na fi ƙauna ma a cikin mako gaba ɗaya.

Kai ɗan gidan sarauta ne gaskiya? Ɗan gidan sarautan gaskiya, na fi son sulke, su sulke da su kwalkwali gaskiya. Na fi son sulke da kwalkwali saboda ɗan gidan sarauta ne gaskiya. Su baran so wani abun da zaiyi ɓatanci ma sarauta ba gaskiya. Na fi son su sulke.

A'a bana son kallon wuta da daddare don ko kwanciya zan yima sai na kashe, sai na kashe wutan. To ballantana gidan namu ma ba wuta. Wallahi ba wuta. Ina gaya muku five years muke gidan nan zuwa six years amma ba wuta. To in na samu kuka dala goma goman nan maybe in ja.

Gaskiya bana wani san zama kusa da taga saboda yanzu duniya ya baci. Akwai yan iska. Sukuna gaskiya ne, ma yana selfie ne. Hannun kai waya na kusa da taga wanda izuwa ya fiwuce. So a magaskiya zama kusa da taga wani lokacin yana amfani saboda rashin iska. Mm, baka sha iska sosai. A jikin ka mara ka ji daɗi wanda baka san ya ka ci shigo.

A'a tsintsiyar laushi saboda duk dai inda nake a cikin gidanmu tiles ne. Ko ina cikin gidanmu tiles ne gaskiya. Ko ina cikin gidanmu sabo ne. So gaskiya na fi son tiles. Na fi son tiles. Na fi son tsintsiyar laushi saboda in share tiles mai kyau.

Gaskiya wani lokaci ina cin abinci a wurin aiki, amma gaskiya nafison cin abinci a gida. Saboda matata idan na dawo daga wurin aiki ban ci abinci ba ma, wani rikici ne ya tashi da zai. Toh shiyasa ko an kawo mun abinci a wurin aiki na kan iya haƙura da shi, in bari har se nadawo gida kafin na nemi abinci na ci. Kafin na dawo ma na kan samu ma tagama shirya mun komai. Shirya sai na zo na ɗauka komai, cin kawai na sani.

Wani lokaci ina karatu amma gaskiya rabon da in yi karatu ma wai in dan kwanta, eh gaskiya na manta. Wallahi na manta. Rabon da dai wai nayi karatu wai in dan kwanta nayi bacci. Kai gaskiya na manta amma dai ina ga zan fara. Kwanan nan nake so zan fara in sha Allahu tunda kun tunatar da ni.

Anguwar ku take? Kai unguwar mu gaskiya unguwa ne mai kyau, unguwa ne mai kyau amma fa akwai ƙura. Don wallahi gwamnan jihar mu ya ha gagare mana titi. An fara titin wurin ATS shekara takwas an gagari gamawa. Togaskiya muna godiya.

Kai, ina zanga babban gida ku kuwa, in ina da babban gida, zan zo na tsaya ina yin wannan haukan ne. Ai gwara inje in shiga babban gidana kawai na kwanta na cigaba da bacci. Bani da babban gida wallahi, ko ƙaramin gidan ma banida shi. Wallahi ni da matata gidan haya muke zaune. Kuma muna addu'ar Allah ubangiji dai ya bamu gidan kanmu mu samu mu ware.

Eh ina kwana a ciki mana? Ina kwana a ciki? Kwana nake yi a cikin gidan. Amma dai gaskya ɓa sosai saboda wata rana ma na kan iya kwana a wurin aiki. So abubuwan dai sai an hankali kusa ja na rayuwa. Tufi ne kawai. E.

Kai in albasa akwai yaji gaskiya ina kuka wani lokaci. Idan kuma babu yaji, nakan yanka shi na hankali na kwance batare, da na ji wani zafin yaji ko wani abu makamancin haka ba. So ko da wani lokaci gaskiya ina iya yankawa. Indai akwai yaji zan yi kuka, in ba yaji kuma bazan yi kuka ba.

Gaskiya ina jimawa, ina jimawa ban yi bacci da rana ba. Mugun gun jimawa nake yi ban yi bacci da rana ba. To amma gaskiya yana samar tamawul lokaci kamar yau kun ga, yau na yi bacci gaskiya. Yau na yi bacci da rana sosai, sosai yau na yi bacci da rana. Amma daga kan baya La asr nema zuwa irin bayan, daga bayan, eh baya La Asr zuwa ƙarfe biyar ƙafin aka kira magrib bayan na tashi.

Kai magani nake nema kawai. Magunguna nake ɗan nema ma naɗan shashsha wanda dai ba a rasa wa. To in Allah ya taimake kaɗan nemi maganin ka sha sai ka ga kayi successding kokuma ka ga ka warke. To shine, ina godiya sosai da wannan shawarar da kukaban. To amma ina gaskiya daga nan zani na kwanta saboda dare yayi. Na gode he da safe.